Ina ka ke son shirya hutu? Ana masu a gida ne kiya su, gidan da ba su, ban da ban tabba zuwa ba ko kuwa jihar da ban tabba zuwa ba. In je sabon guri, in ga sabbin fiska, na haɗu da sabbin abokai, haka na fi son shirya da hutu dina. Don zuwa sabon guri yana mai yana ze in fi, in kana hutu ko kuwa mutum ka manni guri, zaman a guri ɗaya mara lokaci da yawa yakan fita mun a hankali. Ba na so haka, so duk wani zarafin da na samu musamman ma in ina hutu, in je sabon guri ina bi ne da gudun in je musamman ma ace in har ina da kuɗi a hannu, da wancan bada waba ne ina son hutu. Ka je, ka je ka koya sabon abu, ka koya watsun culture ɗinsu, yanayin rayuwarsu a gurin din, ka haɗu da mutane, ka yi cuɗanya da sabbin fiska, ka, ka ma ka waye mutane daga wani gari. Haka, haka ake yi. Ina son haka ko kuwa ko da ko da ce ba wani jihar ne gaba ɗaya sabo na je ba, in samu dai in canji inda anguwan da nake, in samu in je wani sabon guri, in karɓa wani sabon iska a jikin jiki na wato fresh air kenan. Ba wai kullum kana nan a fil ɗaya sai ka je gaba ɗaya. Gurin ɗin ma ba ya yi maka daɗi kuwa ba duka. Akwai sabuwa da yiwuwa da gurin. To kamar gida kamar wanda gida inda ka tashi inda aka haife ka mama da kila ace ko inda ka yi ƙima kullum kana gurin in. Sai lokacin hutu ma kana gurin in har yanzu babu canjin kome kullum kana fili ɗaya. Ai kuwa da kowa ma ya gaji daga ninka. Ka ga mm, kaɗan je wani yawo dai ko dawa sati ɗaya zuwa sati biyu ne ka ga ba ganka anguwa. In ka da a kwara biyu, kwara biyu, kwara biyu ka ga, hakan ma JT ne. Akai kuma kullum an san ana kananu. Kul an san duka wajen zuwan ka. In har ba ganka nan ba an san mm-hm ka je, ba zan iya kira gaba ma ka tambaye ka in da ka ke. An san ko kana gidan nan, ko kana gurin can, ko kana gurin can. Tsakanin filayen nan dai dole kana gurin ne kuma a kullum da yanaje neman ka haka yake tsakanin guri ne yake. Kuma in ka samu ka fita kuma tafiya ka ga wajaje daban-daban yana a sake buɗe ƙwaƙwalwa ka. Kana da sanin rayuwa na wasu ba sai naka kawai sai iyana angon ku kuwa iya yadda ake yin abayi. Wuri ku shi da ka sani ba. Zaka koya sababbu abubuwa. Haka koya har yanayin rayuwarsu a gurin, yanayin zaman su, yanayi yin abincin su, kalan abincin su, wane irin abinci ne suke ci. Ayi cuɗanya da mutane duniya gaba da yadda ake zagaya. Ayi inyamurai su zo ƙasan arewa, in arewa su je ƙasan inyamurai da na yarbawa shine ya kawo har an iya abincin a juna. Ka ga wancan ayi yana da kyau. Ayi zagaya a kusa.

Kana biyan kuɗi ta waya? Transfer ke nan? Ina yi. Ina biyan kuɗi ta waya, ka ga yanzu dai tun da duniya tana, in tana sake wayewa fiye da yadda take kullum, yana zamanto yanzu ba sai ka je kullum kana bakin banki ba don kana so ka tura wa mutum kuɗi ko kuwa don kana son amfani kuɗi. Ba sai ka je ka yi wani layi ba. Kaga, kana da su POS wato su agents kenan na ƴan banki, waɗanda suna nan a kotona za su iya baka kuɗi ba sai ka isa banki ba. In ba dai, kuɗin da kake so ka bayar in da nauyi sosai ba. To wata rana ko kuɗin inda nauyi sosai ba, in dai don kamar irin su miliyan naira ne ka, ai za ka iya je ka ba ma masu POS su sa maka account amma ba kowane mai POS ne za ka same ba da abu kamar haka ba. Sai dai wanda kana da yadda da shi ko kuwa wanda kun sabu da shi. Sai ka ga daga kuɗin in har kuma in ko da POS ɗin ma in baka da katinka ba zai zama maka damuwa ba ko kuwa wani abu tada hankali ba. In za ka iya amfani da wayarka ka biya kuɗi ka yi transfer, koma nawane ma mutumin ne. Kuma mutumin zai gani transfer ɗin da zaran dai in har ka ɗauki account number. Ka bi yadda ya kamata ka yi transfer ɗin nan, za ka yi transfer. Kana gama transfer in har mutumin ya gani kuɗin ɗin ka sauka, ya sauke kuɗin ɗin shi ma a nashi POS, ka ga sai ka kirga kudin ka ba shi. Amma kuma biyan kuɗi ta waya nan yana da nashi illa da ya kawo. Kaga kamar su matasa masu nan suna cuci mutanen, suna amfani da wayancan zarafi sosai su cuce mutum. Musamman ma in suka samu, suka sa hannu a kan ATM naka, za ka ga dai daga lokacin. Sai dai wasu ma gaba ɗaya sai dai su cire maka komai da komai inda ke account. Wasu-- kai dai akwai yanayin yadda suke yi abubuwa su ɗin da yawa. In har kuma ya zama to sune za su tura wa mutum kuɗi, sai ka ga suna dawani shirye-shiryen waya wanda zai nuna maka zai tura maka sakon cewa ya biya ka kuɗin. Za ka ga sunan mutumin amma kuma in ka duba bankin ka za ka gani fake ne wato ba na gaskiya ba ne. So ka ga tun da ka samu kaman haka, sai ya kamata ka zama da kula sosai. Kai ko abin su dinnan suna yi har a kasuwa kuma ƴan POS ɗin ma ko kuwa sayayya ya shiga tsakanin ku da su sai suka nema account number sai ka ga dai eh ya nuna cewa an tura maka kuɗi amma kuma ba za ka iya amfani da kuɗin nan ba domin babu balance a account ɗin. Kagane? So ko dai yake, a iya biyan kuɗi ta wayar ɗin, yazo mana da sauƙi ba sai ma ka tashi ka je wajen mutumin ba. Yana kallon ka kana ganin shi baka wannan ka tura mai kuɗinsa ba. Kana nan kana kwance a gadonka tun da ba wai wani abu ne wanda yana bada wuyan yi ba. In har dai ka san yanayin yadda za ka bi ka tura kuɗin. Kana kwance ka tura kuɗin nan, kana tura wa mutumin da ya kamata yaga kuɗin ɗin zai gani balance ɗinsa zai nuna.

Yaya kake magance kokekoke? Amma yan da ke magance kokekoken, ko a wurin aiki ko a gida ko tsakanin abokai, za iya samun damuwa dai ko kuwa za iya yiciwa bakai abin da mutum yake so. Ko kuwa za iya zaman tofa kokekoken ba daga ba kai bane damuwa, ko ba daga gungun ka bane amma kana, kana masayin da kai ne za a yi wa kokekoken. Sai ka samu gabasu hankalin ka, ka saurara ka san mene yake gada damuwa kamar haka. In ka saurara, ka duba sai ka jira su, su faɗa iyakan damuwansu. Idan suka gama kokekoken dinsu, sai ka san yanayin za ka yi. To yanayin yadda za ka yi ba ko kuwa yanayin matakin da za ka ɗauka yana nan daban-daban bisa ga kalan kokikokin da aka ba a ko kuwa dai isowar gaban ka. In har na wajen aiki ne, ah shi ma'aikaci yana samun damuwa da ma'aikaci kaman shi. Kaga sai ka san mene yake gada damuwa. Ka san yanayin yadda za su sasanta. In har shi kuma ma'aikacin ɗin da kai ne damar ko kuwa damuwan ɗin daga kujinsa, ah yana da abin yi ba zai iya isa wurin aiki ba nan ba. Kuma abun ya zamanta dole ne a ce ah kai dai ka so wata rana dai ah abubuwa damuwa suna iya tashi wani a tsakar rana ba mu sani, ba mu san hakan zai faru ba a ce an ganda izo wajen aiki. Kamun nan ka samu wani ko, a'a akwai damuwa a gidan ko kuwa ka ga mutum mai iyali a ce, "A yaronka makaranta ka ci, ana tsoron ni ka makaranta." Ko kuwa, "A matarka ta shiga naƙuda." Kaga duka dai wannan kokekokene wannan kuma suna da muhimmanci kamar kai mai yaron da za a yi fa. Haka dole ne ka bar aiki a lokacin can ka je asibiti ka je ka duba mene yake faruwa da iyalin ka. Yanayin za ka iya ka shigo ka gane abubuwa ɗin. To sai kuma in har kokekoken ɗin da na'urar aiki ne a ce da kwamfuta, ana aiki da kwamfuta. Kwamfuta ya samu damuwa tunda dai ka so na'urar karfe yana iya samu damuwa a kowane lokaci. Haka sai a gyara. Anema yanayin gyaran ko kuwa a san yayane za a yi da shi. Da shi a lokacin can. In kuma a ce motar wajen aiki ne da damuwa kuma za a fita da shi sai an yi mo a samo mai gyaran mota wato makaniki da kai mai ya samu aikin sa a kai. Haka dai a wuce gurin ɗin. Sai kuma kai dai kokekoke daban-daban. Sai kuma suna da hanyoyi daban-daban da za ka iya ka kamo zaren su. Amma mafi babba mu in har dai an kawo shi damuwa gaban ka, ka zanna ka saurara ka ji meye shi damuwan. Kamun nan ka san matakin da za ka ɗauka a kai. Haka dai ya kamata ko a cikin gidanka ma ba sai wajen aiki ba ana iya samun damuwa. Ko a tsakanin yaran ka ko a tsakanin ƴan'uwanen ka ana iya samun saɓani. Kaga in kai ne babba aka kawo maka a kokekoken sai ka san yanayin yadda za ka bi da damuwa.

Meye kake shirin yi a ƙarshen mako? A ƙarshen mako, a da ƙarshen satin? Akwai abubuwa da zaman da zaka shirya yi kamar shi a ƙarshen mako musamman ma in baka zuwa aiki, lokaci ne da zaka samu ka, ka ba makanka kula. Ka yi shiri kuma na shiga mako mai zuwa aka shi lokaci ne wanda in a Canada wanki yi, zaka wanke tufafenka, za ka gyara kayanka, za ka yi kitso, za ka yi duk abun da baka samu ka yi a ranar ma-- ranakun da suke makon nan ba saboda aiki ya hau kanka ko kuwa kana zuwa aiki wanda ya zama kuma dole ne kuma hakan ya kamata. To ka ga shi ƙarshen makon tunda dai naka ne nakanka sai duk yadda ka yi da shi zai-- za ka iya ka yi amfani da lokacin ka da wayo. Ah, ma biki ne kake da shi nan zuwa, haka za ka je biki amma dai in zamantace wa da duk abin da kake yi a ƙarshen makon ɗin kasan kana shirya a, akan mako mai shigowa, shirye zuwa aiki, kayakin da za ka sa. Aman dai in kana zuwa aiki, ah, za ka iya in har ka yi wanki, za ka yi guga in kana guga ko kuwa bayan guga za ka yi ka shirya ga kayan da za ka sa ranan litinin, ga kayan da za ka sa ranan ga-ga-gada, jibi, gobe, juma'ane, larabane, talatani duka dai sai ka shirya kanka ka ajiye su da zamantocewa a guge suke saboda da karya zamanto a makon ɗin ko kuwa ba da wuta ba da dadai ne ba, ba wani abu mai ƙarfi bane a nan Najeriya ba mun sani. Sai ka yi dai, ya gurgu don ku ƙarin ka, ka ajiye kayan da ka san cewa koma yaya dai kana da abin sawa mako kuma ka haka, haka yana taimako saboda ba wai lokacin da ka tashi ne za ka tashi ka fara neman kaya ba za ka sa. Musamman ma wata ka san mu muna da halayen nan sosai sai ka gama ka yi minti talatin kana kallon cikin akwatinka ko kuwa wardrobe ɗinka kana neman mene za ka sa. Amma ka ga in har ka yi amfani da ƙarshen makon ka sosai kuma ka yi shi da wayo sai ka ga ƙarigan da ka haɗa abin da za ka sa ma satin gaba ɗaya sai wani sati kuma ka sake yin haka. Ka ga ba ruwan ka da lokacin da za ka yi amfani da shi kana tunanin mene zan sanna. Ƙarigan da ka gama abin da ya kamata ka yi wanka ka gama ka ɗauki kawai kayan da kace wannan ne zan sa satin ɗin ka sa kawai. Ka ga ka yi lokaci ka, ka taimake kanka lokaci ba zai zama a kanka ba. Za ka isa wurin aiki yi mai akan lokaci ba sai ka samu horo zuwa latti ba. To ka ga shima mahimmancin samun ƙarshen mako ma kanka yake nan. Amma duka waɗannan abubuwa za su iya faruwa ne in har ka yi amfani da lokacin ka kamar yadda ya kamata in ka yi shi da wayo. Ba wai kawai a je na a je can, a je a shagali, a can a je a shagali, a nan a dawo a zo a kwan tayi bacci. Ranan litinin ka fara kallon kanka, meye za ka yi? Kaka haɗa abun da za ka dafa ba za ka iya ka shirya su ma satin ɗin. Wancan duk za ka taimake kanka saboda ba haka zuwa kana nan a birkice meye za ka yi, meye za ka ci kam nan ka isa wurin aiki ba. Kaga.

Kana fi so zama ko tsayuwa. Na fi so zama, na in ga zanna kananan kana huta ne jikin ka. Yana karɓi hutu. Haka za ka yi, ka yi relax musamanma. In ka zanna a kujera mai kyau da kuka, ya karɓi kaman ku shin. Kaga I'm am kushin ne na zama zaka iya ka baje ka hutar da kanka da kafadan ka da hannayenka da kafafunka da komai. Tsayuwa kuma kaga tsayuwa shi dai ba abu mai dadi bane sai kaji ka gaji toh tsayawan kuma me kakeyi sai kace soja, sojan ma yazama mai dole ne yake tsayuwa don har akwai yanda zai yi da ranshi gaskiya zaka cewa ba zai yi tsayuwan nan ba sai dai zama in har akwai fahimci abun ban damu ba zaman ne yayi hanyan shi zan kwanta zanyi barci kaga dai abun da nake kokarin fada shi ne a komai dai zaman din dai samun zama shi yafi kana na kana tsayuwa sai ka ji ka gaji Im ba dai ka na wani gurin da dole zakayi tsayuwan ba wajen zama na kasa. Kai in har ma gwajin zama ya kasa, in har akwai wani gefen bishiya ko kuwa wasu dutsuna ko irin na baran da za ka iya ka samu ka, sa kafafu a wurin. Za ka saka meye ne a ciki, duka dai neman hutu ne. Mu kanka, amma hu. Tsayuwa dinnan kawai dai gaba ɗaya bai yi bane. Sai ka ji ma ƙafafun ka ya fara ansa wa. Amma ƙafa in ka samu zama, kana huta da har kokolwanka ma. Musamman in ka samu ƙar ka huta da harkan ka, ka je akan kujerar ɗin. Ballema in kujerar ɗin babba ne, za ka iya ka juj juya, yana yin zaman ka. Sai kaga zakaji kasamu juya wa, ka kwanta ka yi bacci. In ka samu juya wa ne, ka ɗau kwanta a jikin, ah, cushion ɗin, bacci ya dauke ka shima dai dai ne. Amma to kamar a tsaye, bacci zai iya ɗauke ka in kana tsayuwa yau. Sai dai ka ji bacci na iya yanayi yadda ya kamata. Amma wai kawai dai kananan kana cikin aikin soja. Soja kawai ba wanda, ya biya ka, haka kaga bai yi ba. To kuma ban da haka ma tsayuwa musamman ma in har kana wurin da akwai mutane ne, haka kowa ya zanna sai kai ka tashi ka tsaya. Haka babu mai daɗi bane. Wasu sai suga kaman ka renasu ne. Kuma dai, eh, jin hakan in ya cancanta, duk me yasa zai zaman to cewa. Kowa yana neman ya zanna ya huta. Sai kai kaɗai kananan kana tsaye. Ba wai kana gadi ba. Ba wai kai ɗan tsaro ba. Ba wai kai wacce me. Eh. Kai kananan kana wani abu ba. Dai dai ya cancanta cewa dole ne ka tsaya ba. Kaman kaga kaman in har kana, eh, gefen Osha wato masu nuna ma mutane wajen zama a coci. Ama su jara, eh, tsayuwa kuma wancan. Bayan da ka iya da kanka za ka tsayu don ƙai, ka nuna wa mutane inda ya kamata su je. Amma duk da haka, in har ka gama kaman, eh, lokacin shiga wa mutane ya wuce, za ka iya ka nemi gwaje ka zanna ai. Kaga ba laifi bane ka samu ka huta. To zama dai shi yana zuwa da hutu. Yana za ka ga kayi relaxing jikinka. Amma sayuwa dinnan dai babu mai daɗi bane. Sai dai in har yanayi ne ya kai ga ya kamata ka saya a sayen ɗin, fancen sai.

Yaya kake shirya ayyuka? Yanayin shirya ayyuka na farko za ka san wane irin ayyuka ne, kamun nan ka san yanayin shiri da za ka yi ma shi. Eh, ka san samun, uh, bayani akan abu yana da muhimmanci saboda za ka san yanayin yadda za ka yi, uh, da abun nan. Shirya wani ayyuka kuma ya danganta ga wane aiki ne mutum yake yi. Wanki ne, uh, zuwa kasuwa ne, aikin ofishi ne, aikin shago ne. Kaga ko wane, ko wane yanayin aiki da, da shirye-shiryen shi. Ace, dai kana zuwa shago ne, in har za ka je shagon kaɗai na kanka, ka san cewa kuma da makulli a hannunka, ka san lokacin da ake buɗe wurin da kake kasuwanci. In kuma kasuwancin ka ba a kulewa, sai ka samu guri ka yi shi, ka yi wanka, ka ci abinci. Ma na ci abinci na, in kuma na riƙe abincin na a kula. Kaga sai ka riƙe ka nema kayan da za ka sa, ka yi fita mai kyau dai. Ya zamanto cewa fitan ka ba wai zai koyi kwastomomi bane in har sun ga kawa. Sai kuma ka je zaman, eh, me ake ce da shi yanzu? Kai dai yanayin ayyukan dake gaban ka, yanayin shirinka, ka san lokacin fitan ne, uh, wato shago, lokacin buɗewa, sai ka yi shiri akan lokaci ka samu ka isa shago, uh, yadda ya kamata. Ka je shagon ma kaga, za ka ɗanyi me shirye-shirye ai kamannan ka fara sayayya. Ka yi safe, ka yi azumi haka ka buɗe kamar lokacin hunturun nan, sai kaga kome ya canja kala yayi baki. Haka in ka ga haka, sai ka ɗauki, uh, tsumma in har ba ka da 'yan mata a ƙasan ka ke nan da suna kowa a wurin ka In har akwai haka in kuma, eh, ko da shike za a yi gudu gudu, kama indoma yana nan akan aiki. Da san, yaushe ne, uh, gaba ɗaya dai tun da dai ina jin bacci bacci. Sai na fara faɗa abun da ya kamata, sai mun ta gaba ɗaya mene ma nake faɗa. Kuma gajiya nai ayi haƙuri dani. Kai dai kamar yadda na faɗa, shirye-shiryen ayyuka bisa ga ayyukan da kake dashi a gaba ne. Uh, kamar yadda na ce shago ka isa ka ga kamar yanzu da akwai hunturu ɗin nan, ka kai ka kunni. Ka fitar da in har kana fitar da kayoyi waje na kayan ka, sai ka ga ka fitar da su waje ka shirya su yadda ya kamata. Am yadda, yadda mutane za su gani su zo su saya. In har kuma wajen aiki ne, uh, ofishi, sai kaga sai ka shirya kanka na zuwa ofishi. In har za ka ci abinci ka ɗauki wannan da za ka ci da yanane ka je da shi ka je. Amma kamun nan ka isa ofis ɗin ma za ka shirya ba sai kanka kawai ko jikin ka ba. Har da ƙwaƙwalwan ka zai shiga cikin shirin ku. Ya zamanto cewa in ka je ka san yanayin abun da za ka yi yadda ya kamata. Ka yi sa ofis ɗin ma, sai ka shirya su, uh, su abubuwan da za ka yi aiki a kan su ranar. In ma document ne ka keɓe wanda ya kamata dai za ka yi aiki da su. Ko ace da safe rana yamma ne, sai yanayin da kana shirya abun, uh, uh, su files da za ka yi aiki a kai. In mutane ne ma za ka gani, sai ka shirya kanka. In ka yi likita ne ma, sai ka shirya kanka. In har ka, za ka examining mutum ne, su hand glove naka, su face mask dinka, kaga duka dai.

Kana ciza farce? Eh, ina ciza farce amma ba kullum ba. Ko da shike ciza farce din halayya ne da yanka soma daga ƙarami kuma ba sai da ba sai kaga ka ci gaba da yi har ka girma har ka tsufa. Haka ga yara dai kana da kanana tun daga lokacin suna nan suna ciza farce sai ya bi jiki. Wani sai kaga har tsoho fa yana nan yana ciza farce ni ina ga gidanmu gaba ɗaya ma hanya akwai wanda baya ciza farce kuwa. Da yaya na ne ina ga gwamma gwamma ƙanina dai ban cika gani shi yana ciza farce ba. To ka san wasu yaran kuma ba ko da shike ba sai da su ba, ba wani abun da su, sun ga da yi tun daga ƙarami ba ne. Kowa dai da yanayin abun da ya, ya kan yi ko kuwa abun da ya manne mai tun ƙarami da ya yi kuma bai bari ba. Wata rana kuma rashin duka ne sai akwai wanda kuma komai duk an dai sai kaga ba su dena ba. Sai banda cizon farce kuma akwai shan hannu, akwai shanya sako. To shi ma sai kaga in har ba, eh ba hana yaro ba sai kaga mutum yayi girma babba yana shanya sa. Ina gan a kan da shan yatsa nan ma gwamma ci, gwamma ciza farce gaskiya. Sai kaga mutum babba watana sai ya manta da kanshi a waje tsakanin mutane, yan tsakanin jama'a sai kaga mutum yana nan yana ciza, yana, yana shan hannu. Sai kaga hannun, sai kaga hannun din gaba ɗaya sun canja yanayi sun yi fai, soul sai kuma kaga hannun din yana ma a ƙarami ƙaramin siriri haka ba zai, ba zai yi girma kamar yadda ɗayan hannu yake girma ba sabida da kalan shan mai sha da ake yi. Kuma dai gaskiya ba abun, ba abun da yana da kyau kallo bane gaskiya. Ni gama na san dai ina da nawa, a masuyan ga kamar kai na shan hannun nan abun ɗin yayi yawa. Ni ina ji kamar mannaushe mutum ma in naga mutum yayi girma ya wuce jariri yana shan hannun nan. Sai kaga wasu kuma a kan shan hannun nan har za a su musu shuwaƙa a hannu don kawai su dena shan hannu. In su aka sa musu shuwaƙa a hannu sun sha sun ji ɗaci. Ko kuma in suna bacci ne yawanci saboda ba za su san, ba za su mini aka sa musu a hannun ba kuma ba za su san an sa musu a hannu ba. Kaga in suka sha na farko suka ji ɗaci na biyu suka sha sun ji ɗadi, ɗaci bayan eh lokaci kaɗan zaka ga sai su dena sha don ba sa so su ji ɗacin. Sun kuma sai shi kenan an dena sha ke nan a hakan a wuce gurin din. Kuma to cin farce mai yaya ne za a iya saida shine in ba dai da duka bakan kullum ana cikin kwalin hannun ka ba to kwalin hannun ma in zafin ya ƙare sai shi ke nan ana neman eh farce a ciza kuma yake nan. Sai kuma mene wasu halala iya da yana manne ma jiki, ma yaro jiki zankara sai yana yin bacci. Ko da shike yana yin bacci na in ka tashi eh ba zai zama haka ba amma sai kaga wasu lokuta ɗaya ɗaya sai ka ga yanayin yadda kake bacci da shine za ka zo ka kwanta ka yi bacci haka kenan. Kuma bacci zai fi ɗaukan ka. Wani ma sai kaga in ka yi, ka yi ka yi bacci ba ka iya ka yi bacci ba sai in ka kwanta kamar yadda kake bacci da wani sai kaga zai tashi ya ɗaga bayan shi ne kan shi ne ya kwance a kan gado sai kuma kaga zai yi bacci komai babba to, to tun da dai ba wani abun laifi ba kuma iya ni ina yi ne tun da dai ba wani da mutum ne nake kwanciya ba ni kaɗai ne a ɗakina kuma ba kai wani abun da zai ɓata mutum rai ba ne ko da shike ba koyaushe bane nake hakan ba. Amma ko da rana za ka ga in har zan kwanta ba sai daddare ba watarana sai kaga na ɗaga ƙafafu na sama. Yacce ina ci ko da shike babu me kyau ba.

Kana cin tafarnuwa? Ina cin tafarnuwa. So sai ma, ina iya sashi a shayi, ina iya sashi a cikin miya, ace ko stew ko miyan ganye ko miyan kuɓewa. Duk miyan da naga dama ina iya sashi a ciki. Ina iya in zan dafa ko sutaliya ko indomie in haɗa a ciki in daka da barkono. Sai in zanyi shinkafa ma musamman ma jollof ina saka a ciki ina daka har da ginger da kayan miya insa a ciki. Ko pepper meat ma ko, eh in dafa nama ma ba sai pepper mix ba. In zaka dafa nama ko, ko ma wane nama ne zaka iya ka saka a ciki. Yana ɗaga ɗanɗano abinci shi garlic ɗin musamman ma a nama in ka samu ma ka sa shi da ginger sai ka samai su magi su gishiri, su thyme ɗinka da su curry in ka haɗa shi ma musamman kaza zakayi dahuwan shi in ka haɗa shi hakan nan sai ka sa shi a fridge yayi irin zuwa awa ɗaya zuwa awa biyu. Saboda, eh kayan ɗanɗano su samu su shiga jikin, eh kazan mai kyau. In aka dafa aka soya maka sai kaji kana cin kazan kana jin, eh ɗanɗanon shi har cikin kazan ba irin wanda sai kaji ɗanɗano kawai a bayan kaza in ka ciza sai kaji ciki gaba ɗaya babu ko magi ko gishiri a ciki ba. Can bai cika mun daɗi ba. Amma ka ga wanda ka sa mai haɗi ɗin nan ya shige jikin shi. Wata rana ma sai kaga in har ka sayo kazan ne amma ba ranar ne zaka yi amfani da shi ba. Maimakon ka sa shi a fridge haka sai kayi mai haɗin ɗin sai ka sa a cikin irin leda mai bakin kullewannan da buɗewa sai ka saka a cikin fridge ka barshi haka. Yana sanyin nan yana shi, eh kayan ɗanɗano ɗin yana shigan jikin shi. In ka tashi dafawa za ka sa shi a kan wuta kawai kai sai ruwa sai albasa kawai zaka samai kawai. In ya dahu ka soya shi. Haka ɗin zaka ji ka, eh zaka ji duk abun da kana so ka ji a ciki. Dasu tafarnuwa dasu, eh da duka sauran abubuwan da ka sa. Sai ka ga kamar a shayin zaka iya ka haɗa shi tafarnuwa da kajiji da ginger ɗin ma da wasu kayayyakin shayi. Kaga kamar ginger shi yawanci yana maganin sanyi dasu kajiji ɗin. In ka ji kamar sanyi yana ɗan shigan jikinka haka sai in zaka tafasa shayi ka zuba su kayan, kayan na ciki su ji ginger ɗin da su garlic kamar yadda na kira da kajiji. Ko wayancan kawai ka samu ma in ka ɗan samu kuma da ɗan lemongrass ɗinka sai ka zuba a ciki ka tafasa da shayin ɗin mai kyau ya, ah, shi kayan haɗin ɗin na shayin ya samu ya shiga ya samu ya fita mai kyau sai ka sha shi. Kamun ka ankara zai yana ɗan taimaka dai da harkar sanyi ɗin. Yana ɗan sauke sanyin a jikinka a hankali. Bayan sanyi ma yana ɗan taimaka da harkar su infection su ciwon mara ɗinnan. In ka haɗa su da su turmeric, dasu kai dai akwai abubuwan haɗin shi. In ka samu ka tafasa su sai kana sha. Wannan ma in bayan sha ma akwai wanda zaka iya ka zanna a kai. Kaga duka zai yana sauke wasu cututtukan dake maranka sai ka ga gaba ɗaya ka saki. In na sha ne sai ka ga yana fita a fitsari. In kuma na, ah, zama ne zai fita gaba ɗaya kamar yadda, eh shi hayakin zafi ɗin yana tashiwa yana shigan cikin jikinka. Haka zai yana saka. Ko kuwa zaka iya ka rufuma da shi musamman in har sanyi ne ace ya shiga jikinka. Zaka iya kayi mai rufuwa jikinka gaba ɗaya ya ɗau, ya, ya shiga cikin jikinka gaba ɗaya. Kaga za ka ji daɗin jikinka bayan haka. So ina cin tafarnuwa, tafarnuwa yana da kyau ko ɗanyan shi ma. Haka inna samu wani lokaci ina ci kawai dai sai, eh zaka fama da warin baki kam. Tun ɗanyar shi yana da wani ɗan wari haka a baki.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Yanzu dai wurin aiki na tun da dai wurin cin abinci ne, wurin dafa abinci ne. Ina ne kuma zan sake inje ina neman abinci. Yafi zaka iya ka dafa abin da kake so ka ci, ko kuwa daga cikin abubuwan da kuna bi sai ka dauka wanda kake so ka ci ka ci. Sai kuma da ina aiki kamannan wannan kenan a jahar Plateau. Muna nan kamar yadda na faɗa a wasu hakan gaskiya. Muna da General Office. Shi General Office ɗin kuma zaka samu ɗan electric cooker a ciki sai kuma akwai ɗan ƙaramin gas wanda zaka iya ka yi amfani da shi kaɗan dafa wasu abin da zaka iya ci. Kai dai abu irin abubuwan da basu da nauyin nan dai. Zaka ga mu tsakanin mu ma'aikata, samu mu tara kuɗi mu saya gas. Wata rana kuma wayanda suna nan da haɗin kai za su iya su tara kuɗinsu su saya hadda, hadda kayan abinci. Eh kaman ni ma ina cikin wayanda suna hakan ɗin, daga baya sauran sun tafi ya rage ni da wata ma'aikaciya a gurin itama. Sai mu haɗa kuɗin mu saya kayan abinci mu ajiye. In har lokacin da dafa abinci yayi, sai mu haɗu mu dafa abincin ɗin tsakanin mu, mu ci. Sai kuma ƙarashi a nawa dafa abincin da yana amfani da wuta ba kowane lokaci bane akwai wuta ba sabilida haka sai bamu in babu wutan ɗin haka amfani gas da muke yi. Haɗa kuɗin mu saya kenan saboda in babu wuta ba wai za mu zauna da yiwuwa haka. Ɓarawadi ba abinci ba. Kaga muna da gas sai muyi amfani da gas na a tunda mundai mu biyu mun sa kuɗi a ciki. Sai wayanda dai sun suna jiran kuɗin wuta tun da kasan akwai mutanen da za su zo su nuna maka su ne sunfi wayo ko kuwa su ne suna da abin yi da kuɗi. Kai baka da komai yi da kuɗin. Sai su su jira a kawo ta. Wanda ba kawo ta ba sai su sanin yi da gas. Sai kuma akwai wani lokacin da baka jin ka dafa abincin da za ka ci akwai waje akwai inda ake saida alale ko kuwa masa. Yawanci dai mukan zo guri a makon wanda safe ne dai muke yawancin saya ko alale ko masa. Toh gurin masan ɗinma akwai hadda kose da su finkaso ɗinnan. Kai dai gefen kane ana saida irin kanana kanana abubuwan mai ɗanɗanon. To ran da dai muna so mu ci biredi da shayi ne sai mu haɗa da kose. Ran da kuma alale ne sai mu sayo alale. Ko kuwa kai dai ko wanne dai. Har nan da mun ga kaman munyi kuɗi kuma muna so mu je mu ci wani abinci ko irin kayan kwalam. Sai mu yi ma mu je magzi tun da kana da awa ɗaya da za ka iya yi dukkan wanda za ka iya yi da shi sai kaɗan gaya ma su ma'aikata kaman kai a zaka ɗan fita ka saya abu. Sai mu tafi tun da yawanci dai ni dai ta ne muke harkar abun da za mu ci tare tare. In mun fita mu je magzi mu je mu sayo shawarma mu dawo to in muyi kuɗi kenan. In albashi ya shiga ba dai jima'a ba. In gas wancan albashi ne yana ajiye ne zaka iya wanci. A wuri idan wata yayi nesa da sauki dai zaka a hankali zaka yi abin da za ka ci makanka. Ka sha ruwa ka yi shuru a wuce gurin ɗin. Ran da kuma ka iya ka yi abinci daga gida ka zo da shi to sai ka zo ka ci abincin ka idan lokacin cin abinci yayi. In ba haka ba dai sai dai ka dahuwan ka koyar wuta ko kuwa da gas kamar yadda na faɗa ka samu dai ka gama dahuwa akan lokaci ka ci kamunnan lokacin da aka ba ka yayi ka.

Ana amfani da ajiya a yanar gizo. Babu. Ba na amfani da Ok, iya wanda nake yi da ita na Opay. To Opay ka ga shi, shi ma banki ne ai, kuma akwai wajen ajiya, da za ka iya ka yi, wanda ba zai haɗu da kuɗin da ke akawun ɗinka ba. Ko da shike, daga kuɗin da ke akawun ne za a na cirewa amma yana nan shi anashi gefen daban. In za ka ce akwai kashi biyu, akwai wanda duk transfer da ka yi duk tura kuɗin da ka yi, kai dai duk abin da ka yi da kuɗi, za su cire, pasent goma daga ciki su tura, su ajiye. In ka tura wa mutum naira ɗari ne, za su cire naira goma a ciki su ajiye ko kati dai ka saya. In har na ɗari biyar su za su cire hamsin su ajiye. Ajiya nan ba makansu ba ma kai ne. Kuma wancan ɗin kam za ka iya ka zo ka cire kuɗinka duk ran da ka ga dama. Ba sai ka jira ba ko kuwa ba su sa maka lokacin da sai iya bayan lokacin can ne za ka iya cirewa ba. Ban san ko akwai inda za ka iya ka yi ka kulle ba kan sai lokacin da ka yi ka faɗa kamun nan ka iya cirewa ba. Ban san da wancan ba amma na san cewa su dai za su cire. Ka ga in ka tura dubu goma wa mutum, za su cire dubu ɗaya. Haka dai za su yi ta yi har su na tara kuɗi. Za ka iya kuma ka yi, ka ga kuɗin ɗin a sauƙe. Bayan haka ma suna tura maka notification ma in ka je notification ɗin kasa za ka ga balance na kuɗin ne. In kuma ba wai ka damu da ganin balance ɗin ba ne, zaka bari kawai kana ajiya. In kuma ba ka son su cire pasent goma ɗin bane za ka iya ka ƙara. Ban san ko za ka iya rage wa ba amma za ka iya ka ƙara. Ko su cire pasent goma sha biyar ko kuwa pasent ashirin. Duk yadda kake so dai su cire tunda dai kuɗin account ɗin ka ne, za su cire su ajiye maka. Yan da ka ga za ka yi, ka na son amfani da kuɗin ne sai ka cire. Sai akwai wanda ake ce mai spend and save wato ka kashe ka yi ajiya. Sai akwai save box shi kuma, kai ne za ka sa abin da kake so su cire. Yadda kake so zai iya zamanto a sati, ana cire ko dubu ɗaya ko dubu biyu daga account ɗin ka, za ka sa rana, in ranar Litinin ne, in Talata ne, in Juma'a ne, in Asabar ne, duk yadda dai ya tashi sai ka sa ranan. Idan ranan yayi, idan lokacin su yayi, za su ringa cire kuɗin da kuka yi da su akanci za su cire su yi maka ajiya. In dubu biyu ne in dubu biyar-biyar ne in ma ba a mako kake so ba a wata ne, in albashin ka ya shiga in kai mai, karɓan albashi ne, in kana so su cire ko dubu goma-goma ko dubu ashirin-ashirin, za su cire. In suka cire suna ajiye maka. Lokacin da ka ga kana so ka cire kuɗin ɗin za ka cire kuɗin ɗin. Bayan haka kuma akwai, za ka iya ka yi duka biyu. E kana yin wancan kana yin wannan. Wato in kana da kuɗi ko kuwa ace in kana da sana'a ko kuwa kana da sana'a kana da albashi ko ba hakam ba ko sana'ar ma kawai wata rana ya ishe ka ka yi hakan. Kaga duka dai wajen ajiya ne kuma tunda dai app ɗin dai da data ne take amfa in za a iya ce dashi shi l, shima a yanar gizo ko, ko yane ba sani ba kan. Ko da shike akwai wasu, shirye-shiryen da aka yi a yanar gizon ɗin ma ajiya kamar su PiggyVest, amma ni ban yi taɓa gwada su ba. Iya wanda na gwada shine wanda na sani kuma ina faɗa. Wato shi na Opay ɗin nan. Ban san ko banki suna haka ba kan amma iyata Opay da na sani shine nake amfani.

Menene abincin da kake ci da safe? Abincin da nake ci da safe yawanci dai ba wani abinci mai nauyi bane. In ka ci abinci mai nauyi da safe, jikinka ya cika dayawa, ba za ka iya aiki ma yadda ya kamata ba. Sai ka ga kai ka zama kawai dumushi, sai kai bai ci abinci ya cika maka ciki, sai ka ga iya abin da kwakwalwa yake so yayi yanzu, bacci ne, ba waiya samu ya aiki ba. Kaga kuma hakan bai ba musamman dai ma in har za ka je gurin aiki ne, bai kamata ka ci abu mai nauyi ba. Kaga sai yasa da safe ko shayi, kunu kuma wata rana shi ma dai bai da nauyi amma yana da kashe ma mutum jiki. Kaga kamar ni in na sha kunu dai gaskiya ba daɗin jikina nake ji ba, sai in ji gaba ɗaya na zama makai na abin tausayi. Ba zan iya in yi aiki yadda nake so in yi ba. Sai ka ga daga ni sai bacci. Kaga kamar wannan in ka tashi dai kana da abin yi a ofis sai kuma ka je kana nan kana ta bacci kawai. Kai gaba ba ka yi wa kanka daidai ba. Idan shugabanenka kokuwa shi shugaban ko ogan ka a ofis ya ba ka abin yi, ya dawo, ya ma ne ka gama sai yanzu ya sameka kana bacci. Ka ga ba za ka ji daɗi ba. In har bai yi maka fada ba, in shi mai hankali ne ma kawai zai yi maka fada ya bar gurin. Amma in har ba ka yi hankali ba za ka ga za ka iya ka samu horo ma a kan haka. Don ka an san dai ka zo aiki ka zo ka yi aiki ne to me amfanin bacci. Gaka shi dai bai dame shi cewa abin da ka ji ba. Kuma ma bai kamata ya dame shi ba saboda kai ka san za ka je aiki. Ka san yanayin jikinka, ka san abin da za ka ci ya kashe maka jiki. Ka san bai kamata ka wani ƙoshi sosai ba tun da ka san ya kamata ka yi aiki. Sai kuma bayan haka kuma ah exercise yana taimako. Gaka in har kana nan in har ka yi exercise ne kamin ka yi bacci, ka ga ka sa kwakwalwanka ya zama active. So in ka ci abinci ba za ka ji bacci ba. Za ka dai yi aiki ne yadda ya kamata. Kaga so iyi ya exercise ba iya lafiyar, ba iya ƙarin lafiyar jiki ne kawai ba. Yana ƙara ma lafiyar kwakwalwa ma a ce. Saboda kwakwalwanka zai yana nan sharp. Abin da ya kamata ka yi za ka yi yadda ya kamata sai kuma ka sake jin jikinka garau a kai. Haka hakan ya kamata. Amma to ka ga kamar abinci dai wanda ba su da nauyi, ka ga shayi, shayi ba abu mai nauyi bane. In ka samu ko taliya ko indomi ko na rice naka dai. Amma in ka tashi da safe kana nan kana cin tuwon masara, tuwon gari, tuwon akpu ko kuwa tuwon doya, ai ba ka nema wa kanka zaman lafiya ba. Sai ma in ka tashi ci bawai diyawa, bawai kaɗan ba fa. Sai ka ga sai ka ci har, har eh, eh, mara biyu zuwa. To, yane kake so kayi kanka yane kake so ka yi aiki. Kai ko da dare ma ni ba zan iya cin abinci da yawa haka ba. Ni sai ina ga kamar da dare ne ma na fi neman abincin da bai da nauyi. Saboda in samu in, in yi bacci mai kyau ba zai dame ni a ciki ba. Amma kaga da rana ne dai eh cin abinci mai nauyi bai kamata ya, ya dame ka ba saboda ka san cewa za ka yi aiki ne. Kuma daga safe da mutum ka dai ya rigan da ya ɗau a, yanayin aiki bai kamata ya saka bacci ba. In ba dai kai ne dai kana nan yadda kake ba. Bai kamata in ka ci abu mai nauyi da rana ka yi bacci ba. So ka ga da safe da yamma ya kamata abu masu, abu marasa nauyi ne yana nan light za ka ci saboda ka yi wa kanka adalci ma. Da wajen wannan ma har inganta lafiyar jikinka. Zaka zaman to kai ka ga kamar abinci kana jin daɗi ne ashe kana kashe kanka ne da abinci. Haka bai yi ba. Ka samu ka sha, shayin ka, ka ci indomin ka, ka ci taliyan ka, ɗan wasu abubuwa kaɗan kaɗan ma, ga buredi da shayi ka samu da ƙosai ma kaga zai riƙe ka sai dai ka dinga shan ruwa. Haka ya fi maka.

Nawa ruwa kake sha kullum? Gaskiya ba zan iya kirga ruwan da nake sha ba a kullum. Dun ina shan ruwa diyewa. Yanayi, bisa ga yanayin yadda na ji ishi. Kaga yanzu da safe nan ma kawai ruwa nawa na sha? Zai iya kai biyu zuwa uku. Sabida ina, ina shan ruwa sosai. Dun ruwa abun sha ne kuma shan ruwa sosai ma yana inganta lafiyan jikin mutum. Yana da kyau. Kuma jikinka yana amfani da ruwa fiye da yadda ka ke tsammani. Maka cire jikin mutum, mm aah, aah fasenti saba'in na jikin mutum ruwa ne a cikinta ko. To ka, daga wancan ka ga ya kamata ka san, ya kam-- eeh kana shan ruwa sabida kana sake tofin ɗin ruwan ɗin tunda dai jikinka yana amfani ruwan ne. Shine dai mahayin ce. To yana nan da aah muhimmanci a cikin jikinka. So dole ka yi ta shan ruwan ɗin. Gama yadda kana zufa, kana fitsari, kana fitar da ruwan ɗin to kowane wanne gare, ya zamanto kana kan kara ruwan ɗin ka. Ya zamanto kana nai aah short of ruwa. Ka zama yin ji ba ture wai dehydrated. Bai kamata haka ba. Kaga shan ruwa ma kama yadda aah masu, kai dai likitoci suka ce yana sa ma mutum ya-ya zama kyau, ya yi kyau. Wato fata mutum jikin mutum. In kana shan ruwa kana hydrate jikin naka. Sai ka ga yana nan da kyau nashi. To in har ruwa kawai ma zai iya irin wannan to, to ruwa da kanshi ma ra-rayuwa ne. In ji a bature wai "water is life." Tunda ka ga dai daga haka dai ka san dai ruwa yana, ya rike muhimmanci sosai a rayuwanka. Kuma ba za ka so ka yi wasan abu me muhimmanci a rayuwanka ba. To, in har ka da rai ɗin ka, ai babu komai. Kai ka, ka ga dai ka fita. Ko da cike ba wai ruwan ne zai ajje ka kana numfashi ba. Amma tunda yana cikin abu me muhimmanci a rayuwanka, ya kamata ka, ka, ka bi, ka yi biyayya, ka sha ruwa. Ka mai, ka mai yadda ya kamata. Kai wata rana ma ko ba ka so ka sha, ka sha ruwa. Balle lokacin sanyi. Sai ka je ka, ba kajin ishi. Ka sha ruwan ɗin. Kuma ruwa yana taimakawa, yana wanke wasu cututtuka a jikin mutum. Musamman ma in kai mai fita a kan rana ne sosai. Ya cancanta kana shan ruwa sosai sabida yana wanke wasu cututtukan da yawan rana ɗin yana sa a jikinka. Wani sai ka ga in kana nan kana fita a kan rana ba ka shan ruwa. Sai ka ga fitsarin ka ma gaba ɗaya ya canja kala. To in har canja kala ne kawai ya yi, to ka gode wa kan Allah. Dun akwai wani lokacin da za ka ji kamun ka an kara fitsarin ka zai fara yi maka zafi. To kaga cuta yashiga kenan to kuma cutan ɗin mene? Yawan tsayawa a, a cikin rana shine yake kawo haka. Ba wani abun da zai wanke wancan abu. Ruwa ne. Shan ruwa. Kuma ka ga rashin shan ruwa yana da illa. Ban da ma jikinka yana neman ruwa. Kidnis ɗin ka. Mene ake ce da sa? Hausa dai yanzu ban sani ba. Amma ka ga shi kidnin ka in kana shan ruwa mai eeh sosai yana ta, yana preserve. Sai kuma idan ma in ba ka shan ruwa za a iya zuwa a same ka da kidneys stones. Amma in har ba wai wani abu da ya yi nisa bane, shan ruwa kawai zai iya yau na flush. Na shan, ka shan ruwa dayawa. Kaga in ka tashi da safe ka samu ka sha ruwa lita ɗaya ko biyu. Zai wanke, zai na, zai wanke ma shi kidnin. Zai wanke maka mara. Sai ka ga gaba ɗaya aah cututtukan ɗin yana sauka ta fitsari. So ruwa in har kana iya kirga ruwan da kake sha kullum to ya kamata ka yi, ka yi, ka kara yanayin shan ruwan ka. In ba dai ka yi irgan ka ga cewa ka iya ka sha ruwa ya kai goma sha biyar, lita goma sha biyar ko ashirin a rana ba ko kofi goma sha biyar zuwa ashirin a rana ba, ba ka yin daidai. Musamman ma lokacin zafi haka wanda abu kaɗan sai ka ji bakin ka ya bushe. Wani har cikin dare ma kamar ni sai jin bakina ya bushe, sai tashi ina neman ruwa.

Wane irin waya kake amfani da shi? Irin wayar da nake amfani da shi infinix, infinix Hot 10 Play. Daga suna dai ka san wayan ya sufa shekarar nan dai na san zai yi shekara biyar da wayan ya fito kuma tun lokacin can na saya. Wato wayana ya yi kusan shekara biyar kenan. Saura watannai ya cika shi shekarar shi biyar. Infinix Hot 10 Play. Ko da shike product na Infinix ba, ba laifi suna kokari. Musamman ma in har ka shiga Infinix Note. Ko Hot ɗin ma dai yana kokari fa. In kasa musamman kasa yanayin back camera na waya yana da kyau. Suna kokari ko da shike ba za ka iya ka haɗa su da yanzu wayoyin da suna fita da yanayin kamara ace su Redmi su um Samsung. Ba za ka iya haɗa su da su ba. Ko da shike ai wayoyi dai duka brand ɗin dai suna kokari suna um suna kan, suna kan yi, suna kan yi gaba gaba da yanayin ah yin wayan su. Suna upgrade. Tunda dai kana gani akwai competition sosai a tsallin waya. Kowa dai yana so yayi abu mai kyau. Ni kuma ka ga kamar Itel ni ina son Itel. Na yi amfani da Itel ina ga sau biyu ma kamun nan na saya shi um Infinix ɗin nan. Na yi amfani da Tecno, na yi amfani da Itel, na yi amfani Infinix too. Gaskiya Itel yana kokari musamman gwajin rike batiri. Kaga Itel zai iya zaman to yana da 5000mAh na batiri. Batirin shi capacity shi ɗubu biyar kenan. Zai iya zaman to Tecno da Infinix shi ma capacity su ɗubu biyar ne. Sai ka ga amma na Itel shi ya fi rike wa fiye da na Tecno da na Infinix. Ban san me ya sa hakan ba kan amma ni na san kuma ban da haka ma Itel wayoyin su yana da jimriya. Zaka ga Itel naka zai faɗi daga saman kabad har kasa. Ka ɗauka ka ci gaba da amfani da shi ko Android ne. Amma in har Infinix ne, Infinix na da ya faɗi sau ɗaya haka daga ɗan guri me nisa haka shikenan. Screen ya ɗauke sanda na je na canza. A babh a babu na san na canza screen ɗin nan na wayan nan sau biyu. Kuma na san zan sake canza screen ɗin wayan ɗin daga yanayin yadda wayan yake yi. In ka duba ma ka ga gaba ɗaya screen ɗin ya faffashe. Sai ni sai na ga kamar shi ah Infinix ne ko da shike yana kokari amma bai da dauriya kama Itel da na yi amfani shi. Kuma yanzu ma sai ka ga Itel suna da kokari. Atakmusamman ma wani sabon Itel da ya fito yanzu Ultra ɗinnan S Ultra. Akwai 25 S Ultra akwai 26 ma na ga ya fito. In ka duba features ko da shike ban rike ba amma in ka duba features na waya ka san cewa eh shi waya ne da ya kamata ka rike. Ka ga daga ah batiri capacity ko da shike batiri capacity ɗin ɗubu biyar ne har yanzu amma ni na san tunda na yi amfani Itel na san yanayin su. Sai ah shi gurin ajiya na wayan ɗin akwai har 256 akwai wanda ya fi 256 ɗin ma. Sai kuma wayan ɗin ko ya shiga ruwa bai da damuwa za ka iya yin amfani shi. Yana nan waterproof yana nan dustproof. Kaga dai wayanda yana nan waterproof da dustproof kan waya mai kyau ne. Ko wanda na yi amfani da shi kamun wannan ma ba cewa dai waterproof ba amma na san ya sha shiga cikin ruwa. Iya abin da zan yi fitar da shi in kakkaɓe shi in shanya ma rana in ci gaba da amfani da shi. Kuma bai taba bani damuwa wanda ya fi haka ba. Don karshen ta ma na sayar nema ba wai ya ɓaci ba. Na saya wani wanda yayi babba ya fi wancan kawai ba Itel ne na saya ba brand ɗin. Amma wayan kan gaskiya na ji daɗin amfanin wayan sosai. Sai ka ga wannan ɗin kamar yadda nake faɗa dustproof waterproof. Ka ga kamaran shi wanda an nuna dai gaskiya sun yi kokari. So ba su iPhone ne kawai da kokari ba.